A ganin ku me yake haɗa manya da matasa? Abin da yake haɗa manya da matasa shine kaman idan an faffato shan iska a tsakiyar unguwa, zaa haɗu da manya da matasa a ringa tattauna. Abin da ya shafi rayuwa, manyan suna bawa matasa shawarwari a kan abin da yake shine daidai. In sun ga suna yin wani abu ba daidai ba sai su gaya musu su gyara. Inda suke magana shine matashi zai rinƙa ba wa babba girman shi tunda shi yake sama da shi. Matashi zai rinƙa ba babba girman shi tunda shi yake sama da shi.

Sunaye masu ma'ana me yasa suke da muhimmanci a wurin ku? Sunaye masu ma'ana suna da matuƙar muhimmanci saboda idan aka sa wa yaro suna mai ma'ana, ma'anar sunan zai iya bin shi. Haka ma idan aka sa mai suna marai ma'ana, ma'anan sunan zai iya bin yaro. Suna mai ma'ana yanada matuƙar mahimmanci saboda duk sunan da aka sama yaro zai iya binshi sunayen zamani da na gargajiya, kamar yanzu sunan gargajiya zaka ji ana cewa Sallau, Ɗanlami, Ladi in an haifi mutum ran Ladi kenan, Ɗanlami, irin ranan Juma'a, Jummai, ita ma ta mace ne wadda aka haifa ranan Juma'a. Sunaye kuma masu ma'ana za ka ji samun Muhammad, A'isha, Iliyasu, Khadija, Faɗima, Safiyya irin su Yusuf haka. Wasu sunayen sunayen annabawa ne, wasu sunayen kuma sunayen matan manzon Allah ne. Dukansu suna da ma'ana mai kyau. Ya sa mu kan yi amfani da suna mai ma'ana saboda muƙwaiƙwaya daga halayensu in sunan yayi tasiri akanmu.

Yaya, yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Yadda nake gina dangantaka ta kasuwanci shine idan na haɗu da mutum sai in tallata mashi abinda nake saidawa cikin yanayin wasa da dariya da girmamawa saboda kasuwancin nawa ya amsa a wurin shi.

Wane makamashin girki ake amfani da shi a gidanku, daga itace zuwa gas, kuma faɗi canjin da ya faru. Eh, ina amfani da gas. Yafi saurin girki, sannan wasu lokutan ina amfani da itace kuma yana da wahalar girki musamman idan a lokacin damina ne yana da wahalan kamawa. Sannan farashin gas yana da tsada, ice ya fi sauƙi.

Rubutunka yana da kyau? Eh rubutuna yana da kyau amma ba irin kyau sosai sosai ba. Zani iya cewa kaman saba'in cikin ɗari. Shi rubutun ba mai kyau da yawa ba kuma ba, ba mara kyau ba amma tunda har ya wuce hamsin. Zan iya cewa eh, rubutu na yana da kyau.